Na fi so miyan alayaho da nama, naman kaza shine na fi so. Ka gan miyan alayaho da naman kaza za a iya a ci da sakwara, za a iya a ci da tuwo, za a iya a ci da, da, da shinkafa.

Eh ina jin kukan zakara da safe saboda muna da zakara a, a unguwar mu. Kaga zakara a, baban mu suna cewa zakara ina zai ce maka to safe ya yi shine aikin zakara, zakara ko kukan zakara.

Ina cin abinci da dare da karfe bakwai. Karfe bakwai akwai amfani saboda na zo, na dawo daga aiki. Zan yi wanka, zan yi abu da abokina. Karfe bakwai ne ina cin abinci da dare saboda zan ci, zan yi wanka nayi bacci.

Dasa safe kaga irin abinci ne ina ci abinci marar nauyi. Kaga abinci marar nauyi ne shine ana ci da safe kaman biredi da ruwa da madara da ko wanne ka iya ci. Amma in zan ci abinci, abinci marar nauyi ne ina ci da safe.

Eh, ina kwana a cikin gida. Kagan gida ne mu-mutane suna kwana a cikin gida. Muna kwana a cikin gida. Kagan gida haka akwai duk gida. Akwai gida mai, mai babba, akwai babba gida, akwai gida ƙarami, akwai gida da yawa ka gane. Amma ni ina kwana a cikin gida.

Eh muna da fanka a rufin ɗaki, kagan fanka a rufin ɗaki akwai, akwai amfani saboda a cikin zufa fanka ne zai yi ma fanka saboda zufa ya wuce.

Eh ina son yin hula. Kaga hula nlmmmmma akwai amfani in zaka wuce a cikin rana. Kaga rana ba kyau a jiki, ba kyau a cikin ido mutane. Kaga in ka sa hula, hula zai, zai sa ba rana a cikin idonka.

Na fi son naman kaza. Kaga naman kaza akwai nama da sosai, gashi kuma akwai daɗi. Naman kaza kagan shi za a iya ci da na-- ah, miyan, miyan kuɓewa, za a iya ci da mu-- miyan alehu, za a iya ci da miyan-- ko wanne za ka iya ci naman kaza da ko wanne abinci kaka da shi.

Eh ina shan ruwa mai sanyi. Kaga ruwa mai sanyi in ka shiga cikin rana, kagan jikinka yayi zafi, shine zaka sha ruwa mai sanyi. Kaga ruwa mai sanyi akwai amfani a cikin jiki. In akwai rana, in jiki ya yi zafi, ka sha ruwan sanyi shine yana da amfani sosai.

Ina zuwan kasuwa a, a, a Juma'a. Kaga in mun je aiki, in mun gan abinci, ba abinci a gida. Zan je, uhm, zan je kasuwa a, a ranar Juma'a in saya ko wanne abu. Zan saya, uh, kaya da kaya miya da kayan abinci in saya duk.

Ina yin wanka duk da safe, da rana, da dare ina yin wanka. Ka gani wanka akwai hafanin a jiki. Wanka zai, zai tabbatar da datti, zai cire ma datti a cikin jiki, zai, zai, zai ma.

Ina kwana a gado ba a ƙasa ba. Ina kwana a gado. Ka san gado akwai amfani ka kwana a gado. Ina da-- in ka, in kana da kuɗi ka siya gado, ka yi bacci a kan gado ko ka yi kwana a kan gado akwai amfani sosai.

Ina siyan kayan miya, kayan abinci, kayan, kayan sawa kaman takalami, kaman riga, kaman hula, kaman so duk ina siya da yawa a kasuwa.

Ina ajiye makullin mu a cikin, cikin drawer ina ajiye makullin mu saboda a cikin drawer ka gan shi da sauri, ka je ka kulle, ka je ka buɗe makullin ka.

Kaga anguwan mu, anguwan mu ne yana kan tsauni, tsauni. Anguwan mu yana kan tsauni ba ruwa, akwai iska da yawa, akwai iska da, da, da akuyoyi da yawa a unguwan mu amma ba ruwa sosai.

Eh na iya kunna wuta. Kaga akwai wuta, gamarci akwai wuta amfani da yi abinci. Na iya kunna na abinci, na iya kunna wuta na gwamnati. Kaga wuta, wuta akwai amfani sosai. Kaga wuta in akwai wuta, akwai gani wuri sosai. Za a iya.

Eh, ina chire takalma a gida saboda ba a sa takalmi a cikin gida. Saboda ka je wani wuri akwai datti, akwai wani abu a taklaminka shine zaka sa takalminka a waje. Ba sa takalmi a cikin gida saboda datti da sabta kuma.

Ka gan gashi, in gashi ya yi yawa ba amfani. Ka gan gashi, gashi akwai amfani da gashi a cikin-- a kan jikinka amma in gashi ya yi yawa za'a cire. Za ka yi wanan wurin barber ya cire ma gashin ka.

Ina tafiyan wurare, zuwa wurin aiki, zuwa wurin, wurin abokanaina da tafiyan ƙafa in ba nisa. In akwai nisa zan awo mota ko in awo maruwa in je wurare zan je in ga abokanaina, in gaida abokina.

A'a ban yi aiki bayan lokaci. Kaga lokaci akwai, akwai amfani da lokaci. Kaga lokaci in, in lokaci ya wuce aka ba yadda za ka dawo da shi. Zuwa ni ban yi aiki bayan lokaci. Zan yi aikina da wuri, zan yi sosai.

Eh ina raba abincin mu da mutane. Kagan raba abinci akwai-- da mutane akwai, ah kaga abokaina na kaga abokaina na a unguwa za a raba abinci da su. Muyi murna, muyi wasa.

Kaga ina fin so abincin tuwo da miyan kuka ko tuwo da miyan alaiyahu da naman kaza shine na fi so. Kaga tuwo yanzu in za a yi tuwo gashi za a yi da sauri kuma akwai amfani a cikin jikin mu.

Na fi so in ci abinci a gida. Ka gane ko, na, na fi so in ci abinci a gida saboda in dafa, inci. Akwai auki ka dafa abinci a gida. Ni ban so in je gidan abinci, in ci abinci. Na fi so in dafa abinci na a gida, in ci.

Kagan takardun aiki, zan ajiye, ina ajiye takardun aikina a folder a cikin drawer dinmu. Shine ana ajiye takardun aiki. Kagan wurin in ka ajiye wurin ba datti, ba ruwa, ba menene da zai taɓa shi a warin.

Ka gan rayuwa da aiki abu biyu ne. Aiki shine muna yi, ya kawo kuɗi, mu ci abinci, mu siya abin miya, mu siya abin riga, mu siya abin, abin ciwa. Ka gane? Saboda aikin dattawa, aiki da rayuwa akwai, akwai, akwai tsoro sosai. Ka gane? Ni aiki yanzu ka gan aikin rayuwa na da aikin dattawa.

Kagan shara, datti da tsafta akwai amfani. Ni ina zubar da shara da dare a cikin wurin ana zubar shara wa. Akwai kaga gwamnati ya, ya sa gwangwani zubar shara a unguwanmun. In shara yayi cika, in ka yi abun akwai sa, ga shara taro ka zuba shara a cikin gwangwani gwamnati na shara.

Kaga abincin rana, ina cin abincin rana ƙarfe ɗaya, ƙarfe ɗaya ne ina cin abincin rana. Kaga abincin rana akwai amfani kuma akwai, akwai amfani sosai a cikin jiki a wurin aikin mu abincin rana akwai amfani sosai.

Ni ban sauraron rediyo sosai saboda ina da waya a hannun. Ta waya na zan iya insa hoto. Ina, in zan gani hoto, in zan gani bidiyo a cikin waya dina ko da rediyo ne zan samu a cikin waya dina. Amma ni aka ban sauraron rediyo. Na fi son bidiyo da hoto kallo.

Na fi son miya mai zafi. Kaga miya mai zafi akwai amfani. Zafi kaga lokaci dinnan, lokacin sanyi ne. Kaga ina cin abinci mai zafi zai ji da sanyi. Na fi so miya mai zafi sosai.

Kaga muryana akwai na hankali akwai na karfi. Kaga na karfi in za ka yi magana da mutane da yawa za ka yi muryanka da karfi. In za ka yi, ah, marna da ko muryanka da abokika za ka yi muryanka da a hankali.

Ina da takalmi dayawa. Ina da takalmi wuce wurin aiki, ina da takalmi wuce wurare, ina da takalmi wuce, eh, coci ranan, ranan Juma'a. Ina da takalmi dayawa, dayawa ina da su.

A'a, ba mu da wifi a gida, ba mu da wifi a gida. Ina da waya, ina da data a ciki, zansa don kuna data dina, in duba hoto, in duba magana a cikin internet ko in duba bidiyo ko rediyo a cikin waya dana amma ba mu da wifi a gida.

Na fi son takalmi, eh, na kobashu, ƙanan kobashu. Na, na fi son takalmi na kobashu saboda yau zai, zai zona kafan ka, kafan ka zai zona a ciki sosai. Na, na san, na, na fi son takalmi kuma na, na makaranta shine ana kiran sanders. Na, na fi so sosai amma na fi son takalmin kobashu.

A'a ba na son kofi a cikin shayi dina. Na fi so in sa jinja, in sa lemun in sha shine na fi so. Amma kalan kofi a cikin, a cikin shayi dina ni ban so kofi a cikin shayi dina.

Eh ina duban kalanda na kullum. Kagan kalanda dina akwai amfani a cikin aiki. In ka je wurin aiki, za ka kalla kalanda din ka, ka san aiki za ka yi a aiki ranan nan. Karan kalanda akwai amfani sosai. Shi ne ina kallon kalanda na a cikin waya dina. Akwai, akwai kalanda za mu sa a, a gida. Akwai kalanda wurin aiki. Karan kalanda akwai amfani sosai.

Na fi son zuma. Kagan zuma, amma kagan zuma ba yawa. In zuma ya yi yawa, ba kyau. Amma na fi son in yi zama in ya keɗina, in yi abin da zan yi. Amma kagan zama ba zama da yawa ba, ba ya kyau.

A'a, ba mu sa uniform a cikin aiki. Kagan gwamnati ta tabbatar ba wa mu sa riga mai kyau a, a aiki amma ba mu sa uniform a aiki. Kaga uniform a aiki, kaga wurin dokta, kaga wurin nurses ana san uniform a wurin aiki amma aiki dinnan ba a san uniform a wurin aiki dinnan.

Ina son turare sosai, ina son turare sosai. Ina son turare kullum. Ina da turare, ina da turaren latafa a gida, ina da turaren smart collection a gida. Ina son turare sosai. Ka gan turare akwai amfani. In ka wuce waje, ka je waje ka sa turare, mutane za su ganka kaman mutane mai tsabta kuma akwai kyau.

Ka ga wurin aikinmu? Shine aikin suna cewa aikin public health shine aikin ɗanmu. Aiki zamu je wurin wurare da government ya ce mu je mu karɓa information a hanun su. Ka ga ne ko? Shine ƙarin aikin.

Ina ajiye hotuna yaran na a wuran, a wuran waya dina. Ka gan waya? Akwai abin ana kiran waya storage a waya. Ka gan waya akwai high storage a cikin waya. Shine zan sa hutona dina a ciki. Saboda ina, ina, in, in zan zo in kalla, kalla hoto wata rana, zan zo in duba waya dina, in kalla hoto. Ba kome da zai taɓa a wurin.

Eh ina son ɗaukar hotuna. Kaga hotuna akwai amfani in zaka je wani wuri ko kana karami ka ɗauka hotuna ka gani kaman kana kayi babba zaka yi murna sosai. Ina so ɗauka, na fi so ɗaukar hotuna sosai ka.

A'a, ni ban jin tsoro kwari saboda bana jin tsoro. Ni ba matun ne me jin tsoro sosai ba saboda ban jin tsoron kwari.

Eh, ina mike jiki da safe saboda akwai amfani ka mike jikinka da sa safe kafin ka wuce wurare kamar aiki, kamar wurin, wurin makaranta. Yayi akwai amfani ka mike jikinka kafin ka wuce wurare da safe.

Eh ina lullube da bargo a gado dina. Kagan daddare akwai sanyi sosai, akwai, akwai sanyi sosai. Saboda zan sa bargo dina lullube a ciki zuwa da safe.

Kaga a wurin aiki akwai wurare ana ƙiran cafeteria. A cikin cafeteria zaka saya abinci ka ci a wurin aiki. Amma ni ka gan ni, ni zan je wurin aiki da abinci na, ban saya abinci a cikin cafeteria ba.

Kagan a cikin ofis di na, inje wurin aiki a cikin ofis dina, na je na yi abin da zan yi a, a ofis ranan nan. In yi shara, in yi kome da kome, in yi organization wurin da zan siya, wurin da zan je, kome da, kome da zan yi a wurin ofis dina shine zan yi ranan nan.

Eh, ina bayar da sha-shawara a cikin aiki. Kagan aiki ɗinmu, ka ba da shawara shine aiki ɗinmu sosai. Ka ba da shawara a cikin aiki, ka ba da abin da za yi aiki yayi sauri, ka bada shawara abin da zai, zai, zai kawo kuɗi a cikin aiki shine, shine muna yi a, a cikin aiki ɗinmu. Ka ba da shawara akwai amfani sosai. Ina bada shawara a cikin aiki.

Na fi son kayan zaki sosai, kagan kayan zaki kaman ice cream kaman duk ina son kayan zaki sosai. Amma kagan zaki ba kyau a cikin jiki sosai. In za ka ci kayan zaki ka ci, ka ci amma ba yawa ka ci. Amma na fi son kayan zaki sosai.

Eh, ina son karanta littattafai saboda in sun sa man email zan karanta. Akwai amfani ka karanta littafi a cikin mail din ka ko an sa ma mail a cikin post office ka je wurin ka karanta akwai amfani sosai.

Na fi son wuce wurin, wurin abokanai na ranar hutu. Ko ka gan hutu akwai amfani ka je wurin hutu a wurin aiki. In ka yi aiki, ka je wurare, ka je ka yi hutu. Na fi so in je wurin abokanai na, in je in yi hutu.